Eh to, wannan tambayan na ku ka ce wane shago nafi zuwa. Shago da nafi zuwa shine shago na masu talle-talli, masu saida kayan abinci. Bayan shagon masu saida kayan abinci kuma ina son zuwa shagon wanda shago inda ake saida kayan marmari. Eh kayan shagon marmari kuma gaskiya shagon ne wanda nafi so zuwa. Kuma musamman kuma shagon da nafi son zuwa kuma shine shagon da ake saida kaya. hArga allah. Kayan ma ace irin kaman su irin su azurfa, su agogo, su takalma haka dai. Wallahi Tallahi nikam inde shaguna ne kam nafi zuwa kam nafi son zuwa shagowa so saida su azurfa, su kayan sawa, su turare, yauwa. Haka waɗannan shine asalin shagon da nafi son zuwa. Hargallah. Don haka akan mai saka faɗa haka nan saboda albashi na ma gaba daya, cikin kashi ɗari, kashi hamsin a cikin albashi na dukka yana tafiya a kan saisayin kayan shago ne. Saisayin kayan shagon kuma shine kaman su azurfa, su agogo, su takalma haka da su jallabiya.

Eh, tabbas kam wannan tambayan na ku de gashi nan dai yanzu. Don kuna tambaya na ko ina iya ɗaure kuli. Ina iya ɗaure kulli mana don saboda lokacin da muka girma, muka tashi daga gidan mu, maman mu tana san da a sayo abinci. Shine yasa har na zo na iya ɗauri har ka ga ina iya ɗaure ko wane irin ɗauri ne, ko ɗaurin tuwo, ko ɗaurin kuli kuli, ko ɗaurin wani abu dai kaman dai haka de. So har ga Allah ina iya ɗaurin kuli sosai, sosai sosai fa kaman yanda kuka sani.

Eh tambayar naku nan dai, kana tambaya ko ina tafiya kasuwanci? Eh ina tafiya kasuwanci dai amma irin kasuwanci da nake tafiya, yanda Allah ya sauko mana da yanar gizo don wasu abubuwa, to kasuwanci dai da nake zuwa ne ko a ɗakina ko a wannan nake yin kasuwanci na. Ka gani? A wayana ma na ke yin kasuwanci na. Amma a ce wai mutum ya je kasuwanci kan gaskiya nikan bana tafiya kasuwanci. Kasuwanci, kasuwanci na gaskiya nikan a ɗaki nake yin kasuwanci na, hargai Allah. Hankali na a kwance ba wani tsawa, sai wani ya san ina kasuwanci kuma yanar gizo ne kawai zan buɗe kawai in tabb sai in je sai in baza, sai in baza abin da nake tallace-tallace haka. Amma wai zuwa kasuwanci, zuwa kasuwa, yana zuwa kasuwanci sosai. Sosai sosai yana zuwa kasuwanci in ba laifi. Dan kasuwanci din ka san kala kala ne kasuwanci.